Launin kalan da na fi so na fison launin kalan lemon green da daga lemon green neavy blue sai papuraka sune launin kalan da na fi so. Na uku kuma sai pink sune launin kalan da na fi so nafi sona amfanin da su ko a ɗakina kalan danike yi kenan.

Na fi son taksi. Na fi jin daɗin shiga taksi a kan bas saboda taksi ba ta ɗaukan mutane da yawa amma bas tana ɗaukan mutane da yawa. In kuyi yawa a cikin taksi, in basu ba zaku ji daɗin zama ba amma taksi ba ta ɗaukan mutane da yawa, za ku ji daɗin hawa taksi. Na fi son shiga taksi.

Duk lokacin da ruwa yake zuwa. Naɗan yin noma haka. Ɗan kaɗan naɗan noma kaman tumatir, naɗan noma masara, naɗan noma irin su ƙanana ƙananan fruit haka. Dazan ɗan siyar a kasuwa in ɗan samu kuɗi shikenan.

Eh ina buga rubutu da sauri akan kwamfuta ko akan takadda ma ina buga rubutu da sauri. Ina rubutu da sauri gaskiya na iya rubutu da sauri amma akan kwamfuta ne na iya buga rubutu da sauri fiye da yadda nake rubutu da hannu. Amma na fi sauri akan kwamfuta. Na baje ni kuma na jin daɗin yadda nake rubutu da sauri akan kwamfuta.

Eh ina kallon taurari da daddare. Amma dai ba wai ko da yaushe ba. Amma dai ina kallon taurari da daddare sosai. Saboda wani lokacin da wata da taurari lokacin nake gane yaya kwanakin wata yake, shi ya sa nake kallon taurari. Ina kallon taurari sosai. Yad-- ba wai ba na kallo, ina kallo sosai.

Abin da nake yi don ƙara aiki, ban ba na son na zauna haka kawai ina fira. Toh na fison wani zubin indinga ƙara aiki, ina ci gaba da aiki sosai. Ba wai ina son na dinga zama bane, ba na son aiki. Toh yanayin abubuwa shi ya sa nake son in dinga ƙara aiki a gabana, in yi aiki sosai.

Yanda nake koyan fasaha sabo, yana yin yanda naga fasahan ya zo min akan intanet. To ina bin step step na yanda zan koya, kuma na bi step step na karanta abubuwa, naga inda abun yake, sai na bi step step sai na koya shi a hankula a hankula har nazo na iya. Haka nake koyan sabon fasaha.

A'a, bana cin citta a abinci amma ina haɗa citta da magani na jiƙa shi haka na sha. Ko nayi mix ɗin citta da wani abu da yake magani ne na sha amma a abinci bana cin citta a abinci amma dai ina cin ɗanyen citta haka kawai ko da goro ko da namiji goro ko da wani abu da zai mun magani ina ci.

Lamban mu mai albarka muna amfani da lambar gidanmu da take muke amfani da ita, sannan akwai kuma lambar muna shago na ofis da muke amfani da ita. Muna da shi, eh, sai kuma ni ma ina da lambar waya da nake amfani da ita gaskiya muna da lambar.

Eh ina musabaha da mutane sosai. Wanda ya girmeni yake gaba da ni ina musabaha da shi daidai girman shi. Wanda yake daidai da ni kuma ina musabaha da shi daidai da ni. Kaman abokanaina ina musaba daidai yanda muke yi tare. Wanda kuma yake ƙasa da ni shi ma ina musabaha da shi. Ina girmama mutane wajen musaba sosai.

Eh ina bada shawara a wajen aiki kaman naje waje naga sabon abu sai na ɗauko sai na kawo na bada shawara ko ina hau internet naga sabon abu ya burge ni kuma irin abun aikinmu ne to ina ɗauko wa in nuna ma oga da sauransu sai na bada shawara ya kamata mu ma mi kaza mi kaza a kan walla ina bada shawara sosai.

Eh ina iya duba lambar Kur'ani saboda ina karanta Kur'ani akai-akai. Dai dai yanda ya kamata na karanta na sauka. Inda na kamanna na karanta Kur'ani daga lamba ashirin, daga lamba ɗaya zuwa lamba ɗari ko daga lamba ɗaya zuwa lamba hamsin haka. To in na rufe gobe in zan ɗauka na karanta ina gane lamban da na kai, da na tsaya akai sai na duba lambar.

Eh ina shan magani amma ba kullum ba saboda ina bin ka'idojin da likita na yake ba ni na shan magani. Ba wai kullum nake shan magani ba. Ni lokacin da na ji yanayi na rashin lafiya, ina zuwa na sami likita ya duba ni ya ce min kaza in kuma ban da lafiya. In kuma lafiya na lau zai gaya mun lafiya na lau amma na nema magani kaza da kaza na sha saboda kare lafiya na amma ba wai kullum nake shan magani ba.

Bikin da na fi so na kusan bikin murnar zagayowar haihuwa na da bikin murnar zagayowan mahaifiya na sai biki na biyu na uku shine bikin murnar zagayowan mahaifi na. Ban da wannan kuma sai kuma idan biki na yan uwa in wani a gidan mu zai yi aure ko wani a family din mu zai yi aure shi ma duk ina son waɗannan bikin ko a wani dangin mu ta wani waje haka ina son wannan bikin shi ma.

Sau da yawa abincin da na fi ci da safe na fi shan shayi. Saboda shayi shi nafi jin daɗin sha da safe amma ba wai kullum ba amma dai sau da yawa dai na fi shan shayi da safe. Shi ya fi mun daɗin ci kuma yana bani abin da nake so ajina in naje ni yi training na dawo da sauransu na fi jin daɗin shan shayi.

Na fi son amfani da fanka sosai. Abun da ya sa na fi son amfani da fanka saboda fanka ta fi bani iska. Abin da nake so lokacin da nake son amfani da ita. AC shi kuma yana da kyau a jiki ba wai ba yi da kyau ba, yana da ampani amma ba na son sanyi kashi ya kama ni Shi yasa amma dai ina ampani da AC shi ma. A ofis muna ampani da AC, a gida family house ɗin mu ma muna ampani da AC. Ina iya ampani da shi.

Kayan aikin da na fi kirki na yi amfani da su, na fi amfani da kwamfuta, saboda duk wani abu da zan yi akan kwamfuta na ki, na bi amfani da kwamfuta sosai. Kayan aiki na biyu sai kuma materiyal da muke sawa a kan mashin muke amfani da shi. Amma dai na fi amfani da kwamfuta sosai. Akan sauran material din kwamfuta nafi amfani dashi.